Wacce rana ce mafi kyau a mako? Ranar da ta fi kowanne kyau a mako shine ranar Juma'a. Domin ranan ne muke zuwa muke yin sallan Juma'a kuma rana ce da mu musulmai muka ɗauke ta da daraja. Muna zuwa wani zubin muna yin wasanni idan mun dawo daga sallan Juma'a kuma muna cin abinci.